Eh, wani lokaci muna yin aikim bayan lokaci in lokaci yakai kullewa ba a tashi wa ana yi ɗan a ɗan ƙara lokaci kaɗan bayan lo in lokaci yau ɗan kure ko ya wuje ana ɗan ƙara yin aikin saboda a samu a kammala abinda akefa aka fara. Ina yin aikin bayan lokaci gaskiya.

Eh kam ina yin bacci da rana wani lokaci in ya kama sai ayi sai na yi bacci da rana saboda in samu in huta da kyau. Kuma saboda samun busasshen hutu, baccin rana yana da kyau sosai. Ina yin bacci da rana, ina yin bacci da rana in ya kama in akwai lokaci sai na yi bacci saboda ai yana da kyau baccin rana.

Eh ina sanya tarbama wani lokaci. Ina son ya shi saboda ai san ya shi yana da kyau wani lokaci. In ka sashi a yi za ka ga cewa ka fi samun kwan cin hankali wani lokacin ka sanya taba rauƙin za ka ga yana da kyau sosai.

Gaskiya irin tufafin da nike so ai, me kala ja ko kuma me kala fari. Irin tufafin da nike sake nan, saboda sun fi fito da ni, sun fi fito da kamanni na, ka ga na fito dai dai dai. Sa tufafi ja wani lokaci shi na fi so ina sawa indai zan fita.

Gaskiya kullum ina amfani da wayata. Ko wani lokaci ma saboda ai ta waya nike samu nike yin abubuwan da nike yi. Ko wannan abun da muke yi yanzu ai ta waya muke yi. Ka ga amfani da waya yana da amfani. Ina amfani da waya na kullum. Ba ma lokacin da bana amfani da shi. Ko bacci nike zaka ga ina da latsa-latsan waya ina dannawa. Ina amfani da waya na kullum. Wani lokaci sau biyu, sau uku a rana.

A gaskiya, na fi son zama a birni. Zaman birni ya fi kawo abun ga zaka ga cewa ka fi gane ma duniya. Shi zaman ƙauye ai sai ya kama, in dai ba a bin yi ko kuma kana so ka riƙe noma saboda rani. Ka ga sai a koma a je a yi noma, in lokacin ruwan sama ya kai. Amma shi zaman birni ai ya fi kyau. Zaka fi wayewa kuma ka gan mutane da suka waye, kuma ka samu ka yi alaƙa da su. Na fi son zaman birni fiye da zaman ƙauye.

Eh, in naje kasuwa wani lokaci abin da nike siya kaga bai wuce kaya ba da kuma abin da za a ci ko kuma su kayan abinci haka. Su nike siya in naje kasuwa. Duk sanya naje kasuwa abin da nike siya kenan daga kasuwa su kayan miya ko kuma kayan sawa ko kuma takalma wani lokaci in ya kama.

Eh to inda nike kallon, inda nike koyan fasaha sabo, eh to zan samu dai wanda nasan ya fi ni iyawa, ko ma wanda nasan eh ya iya sosai in same shi ya koya mun sabon fasaha, saboda ai ka koyi sabon abu wani lokaci yana da kyau. Wanda ba ka sani ba sai ka tambaya, shi koyan sabon fasaha ai abu ne me kyau.

To nasara dai ka san kun dai san nasara daga wajen Allah yake zuwa. Ita babban nasaran da muka samu a wajen aiki shine wani lokaci in aka ƙara ma matsayi ko kuma in kuka samu dai kasuwa aka yi kasuwa a shekaran sosai. Ita nasaran kenan in aka ƙara ma matsayi ko kuma in aka samu dai aka yi kasuwa sosai a wajen aiki.

Eh to da safe wani lokaci ina sha akamu da eh shi ko koko, kunun koko da ƙosai ko kuma in samu dai in ci biredi da shayi. Wani lokaci abun da ni ke jigina da safe, in dai safe tayi wani abinci mai ƙarfi muke ci ba ita da safe shayi da biredi ko kuma koko da ƙosai.

To, ai wasa kuma sai ya kama. Wani lokaci dai ana buga wasan shi ƙwallon ƙafa, shi wasan ƙwallon ƙafa ko kuma dai mu samu dai a ɗan buga wasan lido a waya ko kuma a abun nan ɗin shi. Wasan lido ko kuma wasan ƙwallon ƙafa, eh, bai wucewa haka.

Eh to gaskiya wani lokaci yanka farce na, wani lokaci yakan kama. Ina iya yanka farce a sati biyu so ɗaya ko kuma a sati so ɗaya, inda ya kan dangantaka lokacin da zai yi girma da wuri. In farcen ya yi girma da wuri a sati ɗaya ma sai kakan yanke shi. Wani lokaci a sati nake yanke farshi.

A gaskiya toh waya na ai yana cikin ajiya kam ai ajiya ne. In ka samu waya mai kyau mai ɗan uban sada kaga ai ya zama ajiya, da lokacin da babu dai za a iya samu dai mai watakila a saida ta. Ka ga sai dan samu abin da ake so amma ai samun waya ajiya ne a wannan lokaci.

A gaskiya kam da safe ina mike jiki. Na gan kaɗan tashi sai kaɗan motsa jiki kaɗan girgiza jiki saboda a samu jini ya wuce da kyau a jikinka. Ina, ina, ina motsa jiki da sassafe. Ina, ina ɗan min miƙewa saboda ƙarfin jiki da kuma kuzari. Ai yana da kyau mutum ya mike jiki da zafi saboda jini ya samu ya ɗan wuce da kyau.

A'a gaskiya hakika nafi son tuwo. Gaskiya ka ga shi tuwo in ka ci shi fa yanzu za ka ji cewa cikinka ya ƙoshi tam-tam. Kuma za ka iya shafa awanni ma ba ka ji yunwa ba. Amma shi shinkafa gaskiya bai da wani inganci. Amma tsakanin shinkafa da tuwo nafi son tuwo gaskiya. Son tuwo ai shi wannan mai mahimmanci ne sosai. Shinkafa ko tuwo ai nafison tuwo.

Gaskiya wasan da na fi so yi shine wasan, wasan ƙwallon ƙafa. Shi wan nan ƙwallon ƙafan nan, kana buga shi ma kana motsa jiki sosai ne. Wasan ƙwallon ƙafa na fi so. Ba wani wasa sai dai wasan ƙwallon ƙafa. Saboda wannan ya fi kyau sosai in kana buga wasan ƙwallon ƙafa.

Eh gaskiya kam, koyan wata yare ai. In ka, in ka samu ka iya wata yare ai ya fi kyau saboda zaka iya magana da mutane a ko wani lokaci da irin yaren su. Gaskiya ina, ko ƙari in koyi wata, wata yaren ina sa kuzari kam in koya saboda ai, yana da kyau sosai in mutum ya koya wata yare. Ina koyan wata yare kam.

Eh kam wani lokaci yana kamawa, yana iya bada baƙunci saboda ai, nima ina da mutane haka dole ne mu je mu yi musu bankwana wani lokacin mu taya musu gaisuwa ko wani abu. Haka yakan dangantaka irin saka, me ke tsakanin ka da mutum kafin ma ka je mai baƙunci kuma zaka san, zaka sanya me ya sani cewa kana zuwa, zaka zo ka ba mai baƙunci. Ina zuwa, ina zuwa baƙunci wani lokaci.

Eh kam, indai kana cikin mutane ai dole ne ka rufe baki lokacin hamma. Indai kana yin hamma ai dole ne-- ina rufe baki lokacin hamma. Indai ina yin hamma ina rufe baki. Saboda ai bakyau kana cikin mutane kuma zaka yi hamma sai ka buɗe baki. In kana dai cikin mutane a kulle baki. Amma kowane lokaci dai yana da kyau ma dai a kulle. In ina yi hamma ina kulle baki.

Eh kam lokacin ruwa ai ina rike lema. Lema a lokacin ruwa ai dole ne mutum ma ya rike lema saboda ai lema ne zai kare ka daga ruwan da kai ya buge ka. Kaga in baka rike lema bani dai ruwa ta tashi in ta fara kuma a misali ace kana waje ne. Ai ruwa zai buge ka amma dai ka dan rike lema kafin ma ruwan yayi sosai ma a misali ka samu kama kai gida saboda ai ka rike lema.

Eh ina duba lambar QR. Wani lokaci dai in ina yin abu ne kuma ya kamata a ce na duba lambar QR don ai dole ne in duba. Na iya duba QR a al'abun ga. Wani lokaci ma ina duba da waya in duba lambar QR saboda ka san me kake yi. Ina duba lamba a QR wani lokaci.

A gaskiya ina son yin hula. Indai sa hula ne ai. Ana rana sosai wani lokaci ai sai ka sa hula. Saboda kaɗan samu sarari. Ina sa hula sosai kam. Saboda ai yana da kyau wani lokacin mutum ya sa hula. Ehh, saboda sa hula yana da kyau sosai. Ina sa hula kam. Ehh, sa hula abun mai kyau ne.

Eh toh, gaskiya wani lokaci ai dai dai ta aiki da rayuwa toh dole ne a yi haƙuri. Inda nike kamantawa ko kuma daidaita aiki da rayuwa toh ina dubawa ne toh inda aikin dai tana biya da kyau da kuma taituka rayuwa dai ta kama da inda take dole ne a yi haƙuri. A dai, a dai, a dai aikin dai a dai gani cewa an samu abin da ake so.

Eh to wani lokaci in ruwa na zuwa, abin da nake yi shine zan samu wajen in dan ɓoye, in tsaya kaɗan. In ruwan ya gama sai in fito ko kuma in na dai akwai lokaci sosai sai in je gida. Abin da nake yi ke nan wani lokaci in dai ruwa zai fara, in dai za a fara ruwa. Ka ga dole ne mutum ya maza maza ya sauri ya je gida.

To gaskiya, sansanta rikici a wajen aiki inda nike sansanta rikici a wajen aiki. Dole ne mu samu wai ne mai gaskiya da kuma wai ne mara gaskiya sai a, a samu a musu magana kuma saboda a samu tewa an samu cin gaba. Haka dole ne kowa dai a bashi haƙuri, a ba kowa haƙuri kuma a sa su su gane cewa ci rikici bai da kyau a wajen aiki. To ya kamata cewa ace kowa ya kwantar da hankalin shi yayi aiki.

Eh ta wani lokaci ana, ina raba ayuka da wasu. Ka ga in ka raba aiki wani lokaci ya fi tafiya, he ka gan kome yana tafiya lami lami ba matsala. Shi raba aiki ai yana da kyau sosai a raba aiki, kowa ya samu yayi aiki kuma a samu a tashi a cikin lokaci. Ina raba aiki da wasu wani lokaci kam dole ne.

Eh gaskiya kalan jaka na baki ne, jakan da nake amfani da shi ina fita ko kuma ina zuwa wajen aiki baki ne. Da bakin jaka nake fita wani lokaci, irin jaka na kenan baki eh kuma na baya ina sashi a baya in rataye shi a baya. Ine dik inda zan je yana nan a baya na, so irin jaka na baki ne wani lokaci.

A gaskiya ina samun kwata ko kuma inda ruwa ke ɗan wucewa sai in tofa miyo. Inda nake tofa miyo ke nan wannan lokaci. Eh shi miyo ai ba abinda za ka ta tofa wa ba ne. Wani lokacin kana iya tofa ma mutum. A hakaɗin ne ya kamata a ce mutum ya samu waje dai mai ɗan kyau ko kuma ka samu. In ka tofa a ƙasa sai ka samu ƙasa kaɗan kulle. In kaɗan sai tofa ma kuwa wajen ruwa ne inda akwai kwata ko wani abu sai ka tofa. Ni inda nake tofa miyo ka ga dai a kwata ko kuma a ƙasa sai in kulle da ƙasa.

To gaskiya, inda nake bayar da ra'ayi a wajen aiki shine ina sa kowa ya gane cewa mutum na da ra'ayi. Kowa na da ra'ayinsa, ya kamata a ce. Kowa ya faɗa zuciyarsa inda yake. Kowa ya yi abin da ra'ayinsa ya ba da, kowa kuma ya faɗi ra'ayinsa. Kaga ya kamata ace ni ma in samu in ba da nawa. Ina sa su gane cewa ra'ayina ne kuma ya kamata in faɗa ra'ayina.

To gaskiya inda nake kammala aiki a lokaci shine cewa, ina zuwa aiki da wuri in samu in yi abubuwan da ya kamata in yi. In kuma akwai wanda ya kamata a ce ka ni mun taimako daga mutane, ina magana ina musu magana su ɗan taimaka mun saboda in samu in kammala aiki na da wuri. Haka shi yin kirmawa mutane magana suna iya taimakon ka kuma ka samu ka kammala aiki da wuri.

To gaskiya, a lokacin da nike kwana kullum ko kuma yaushe nike kwana kullum shine a gida dai, indai dai ƙarfe takwas tayi ko tara na riga na kwana, na kwanta. A lokacin, eh ni ba mai irin inci daren nan bane wannan lokaci amma dai inda nike kwana a kullum a gida nike kwana kuma kafin ƙarfe takwas na dare na kwanta.

A to gaskiya wani lokaci abin da ake ciyawa ni nake ci a wajen aiki. Wani lokaci ni kan ci biredi na sha shayi ko kuma na sha garri ko kuma na ci indomi da ƙwai. A wajen aiki kaga ba gida bane a yi, da za a ce mutum ya ci abin da yake so. Yana kamawa ne, in dai kana wajen aiki da abin da ka samu sai ka ci. Amma abin da nake ci a wajen aiki shine ina cin shinkafa da wake ko kuma ina ci indomi ko kuma in ci biredi.

Eh gaskiya kam. Ina jin rashin lafiya haka ko kuma ina jin ciwon da wani karbin jiki sosai mai. Kila jikina yana dan tsami tsami ko dai banda lafiya ko wani abu. Ina shan magani kowane lokaci a kullum ina shan magani saboda in samu lafiya na ko tashin lafiya na.

Eh, gaskiya dai ina farkawa kullum ƙarfe shida da safe. Lokacin da nake farkawa kenan a kullum saboda ai zan je aiki kuma zan yi wasu uzuri saboda in samu in kammala da wuri. A kullum ina farka ƙarfe shida na safe. Lokacin farkawa na ke nan daga bacci in dai na tashi.

Eh to gaskiya abinda ke sani yin dariya in mutum, in mutum dai ya bani dariya sai ka gane na yi dariya. Amma gaskiya kuɗi na sa ni dariya sosai. In ka bani kuɗi yanzu zanyi dariya. Ehh gaskiya kuɗi ne yana sani dariya ba maganan wasa. Ehh da kuma mutum dai mai ban dariya ne za ka gane na yi dariya.

Eh to, wani lokaci kowani Sati nake wanke wa saboda inda na gama abin da yake yi, in sati ya yi sai na wanke. Amma dai kafin Satide sau biyu haka dai kafin satin ya kai nake wanke wa sau biyu. Wani lokaci ka ga na wanke shi saboda ka san masu haske da za a sa wa ta rana kuma.

Eh to wani lokaci kallon waya ayi kankama. So biyu ko so uku da ana ɗan kansama a kalla waya. Saboda a ishi kallon waya yana da kyau sosai. Saboda za ka koya sababbin abubuwa. Ina kallon waya so biyu ko uku wani lokaci dai. Amma ba kowane lokaci ba. Ina kallon waya na. Amma ba kowane lokaci ba kam.

Eh, to wani lokaci ina jure ma barkono mai yaji kam, inda ya kama dole ayi. Dole ne ka jure saboda ayi. Ba kullum za ka dinga cin shi ba. Ina jure ma barkono mai yaji sosai kam. Inda jurewa ne ayi. Nan dole ne ka jure saboda dai ka samu dai ka ci abin da kake so. Ina jure ma barkono mai yaji sosai.